A lokuta dai yana da kyau mu sasanta rikici a wurin aiki ta wurin nasiha kuma yana da kyau mu haɗa kan juna muyi aiki tukuru domin goben 'ya'yanmu. Ya kamata mu nasu domin rikici ya kan tashi ta wurin neman kuɗi da kuma sauran abubuwa na biyan buƙata.

Eh kwarai ina iya dafa abinci domin wayas lokuta idan mama bata gida ko anty na basa gida zan iya dafa wa kaina da kuma ƙannaina. Kwarai kuwa nakan dafa abinci. Na iya dafa abinci sosai ma domin wayas lokuta nakan yi aiki a wurin restaurants na kuma sallami mutane na basu biyan bukata.

A ni dai na fi son tuwo miyan kuka da kuma shinkafa. But sometimes yadda rayuwar nan take ba a samu a ci shinkafa ba. But tuwo is my best food. Kuma an je restaurant hakan nan da abokan nai. Dole abincin da aka kawo dole ka samu ka ci. Domin babu zaɓi a ku ina duk abinda ka samu ka ci kawai. Na fi son tuwo miyan kuka.

A a kullumi ni dai da abokaina, abokan aiki, gaskiya muna da dangantaka sosai da kuma nuna biyayya da kuma tarbiyya ma juna. Domin ko da ban je wurin aiki ba, za su zo su gaishe ni. Kun ga wannan dangantaka ne mai kyau. Ko da ban da lafiya za su dai zo su gaishe ni. Ko da na faɗi tallafen kuɗi, su kan tallafe ni da sauran abubuwa. A a rayuwar nan yana da kyau ka yi dangantaka da abokanka domin samun gobe mai albarka. Baka san me gobe za ta haifar ba. Nan gaba ya zama abun mai kyau a rayuwa. Ka ga dole wancan taurin hayan nan kai ma ka samu abin cigaba a rayuwa. Ka taimake shi, ya taimake ka. Domin rayuwar nan idan ba ka taimake wani ba, wani ba zai taimake ka ba. Abun da ka shuka shi za ka girba. A kullumi mu shuka mai kyau kuma mu girbe kaya mai albarka. Mu nuna dangantaka mu da abokanmu a wajen ayyukamu, mu nuna ƙauna da kuma tarbiyya.

Ina amfani da waya na musamman ta wurin ayuka. Nakan yi amfani da shi, musamman 24 hours, sai dai idan wayana babu caji sai dai kai caji. Amma, lokuta yana da kyau ka yi amfani da wayanka domin daka samu sanarwai, abubuwan da yake tafiya a duniya da kuma neman kuɗi a online. Zaka iya samun kuɗi ta wurin wannan abubuwan. Toh, dai yana da kyau dai ka yi amfani da waya a kullayomi, a kullayomi ka yi amfani da waya yana da kyau. Ina amfani da waya kullayomi.

Aa, ta yanda muke sadarwa a wurin ayyukan mu. Idan bani da lafiya, ya kan taimake ni ta wurin ayyuka na. Idan kuma na yi laifi, ya ba ni shawarwari da ya kamata. Eh, yana da kyau dai muyi sadarwa mai kyau a wajen ayyukan mu. Idan ka yi aboki musulmi ko kirista, idan lokacin sallah ya yi, ka ce mishi yaje yai sallah. Idan lokacin church yayi ka ce mishi yaje church. Yana da kyau muyi sadarwa tarwaniya a wajen ayyukan mu, mu nuna son juna da kuma tarbiyya. Eh, ina sadarwa mai kyau a wurin ayuka, ina bada shawarwari da kuma yanda-- abubuwan da ya kamata.

A app mai mahimmanci na biyu wanda nake amfani dashi domin samun sakonnai shine WhatsApp. A yawancin lokuta, abubuwan da ake amfani shi shine WhatsApp ta wurin samun sakonnai da kuma abubuwan da ke gabata ta wurin ayyukkanku ko kuma ta neman kuɗi ma akayi amfani da WhatsApp. A WhatsApp ne yana da amfani ta wurin samun sakonnai da sauri da kuma turawa. WhatsApp yana da mahimmanci. Ina amfani da WhatsApp domin samun sakonnai ta wurin en uwa da kuma iyali da kuma abokai wurin aiki mukanyi amfani da WhatsApp domin mu tura sakonnai ma juna.

A, abubuwan da nake so domin nishaɗi shine, nakan samu lokaci muyi hira da ƙannena. Wannan yana da abu mai kyau. Ku samo wasu ɗan yara da ƙannenka da abokanka. Ku samu ku ci abinci. Abubuwan da nake so domin nishaɗi shine mu ci abinci, muyi hira, yana da kyau da kuma samun lokaci muyi wasa da ƙanne, shi ma yana nishaɗi mai kyau. Nishaɗina shine mu samu muyi hira da kuma wasa da ƙanne da kuma abokai.

Eh, dangantakan mu da shugaban aiki yana nan, kuzance muna nan tare da shi, kuma muka yi ayuka tukur domin cigaba goben ƴaƴan mu. Muka yi aiki da shi musamman ba dare ba rana. Muka yi aiki tukur domin mu sami goben ƴaƴan mu su zama abubuwa mai kyau a rayuwa. Shugaban takan aiki yana nan, nakan tallafa mai ta wurin sauran abubuwa. Ni ne manajan sa wurin aiki kuma muka yi aiki sosai. Mukan ba da haɗin kai, mu kaunaci juna, mu ba da rest, mu ba da haɗin kai, mu taimaki junan mu ta wurin kudade. Na bashi shawarwari da ya kamata kuma yana nan ina taimakon shi yana taimakona mu cigaba goben ƴaƴan mu.

Eh ina ganin taurari musamman in na fito waje da dare na ganga taurari kullum musamman ma idan Disamba ya zo. Na ganga taurari lokacin Kirismas ana hidima da dama mukan ga taurari. Domin eh rana ne ta musamman aka taurari ranar Disamba wato ranar da aka fiye su taurari ya fito so akan ga taurari da daddare. Yanzu ma na kan kalla taurari akwai taurari da dama, da yawa kuma sama. Eh ina ganin taurari.

Eh ina sa turare kullum in je wajen aiki, idan zan fita makwabta ya kamata in sa turare domin kanshin jiki, domin kar ka zama kana wari kullum. Eh kana fesa turare kullum yana da kyau. Ni ina sa turare kullum an kuma yana da kyau a sa turare kullum a je wurin aiki, a je makarantu, a je aure da dama da kuma meeting. Eh a sa turare yana da kyau. Ina sa turare. I na bada shawara a sa turare.

Eh ina raba abincina da mutane musamman abokaina ko kuma kan nena idan ba su samu abinci ba nakan mukan raba abinci daidai daidai. An kuma yana da kyau ka raba abincinka da abokai ka kuma da dangin domin nan gaba idan ba ka samu ba kuma ku raba tare. Ko kuma musamman kun yi baƙo an abincin kuma ya rage kai kaɗai ne yana da kyau ku raba tare. Domin nan gaba ba ka samu ya zai faru ba ko nan gaba shi dai taimake ka ku raba abincin ka tare da abokai da kuma ƴan uwa. Yana da kyau ku raba abincinku tare. Eh ni ina raba abincina da abokaina da kuma ƴan uwa kuma mutanen gari ko da mutumin da ban san shi ba idan dai yana jin yunwa nakan raba abinci na tare da shi. An kuma abu ne mai kyau ka koya, ka koya raba abinci da mutane, iyali da kuma iyayenka musamman da kuma abokanka musamman ku raba abincinku tare yana da kyau.

A'a, bana cin abinci mai barkono domin yana sa ka gaji da wuri ta wurin gudu. And kuma bayaso namiji yanacin abinci mai barkono sosai ba. Domin dai zuwa wurin aiki, maybe soja bazaya ɗaukan saba domin gajiya ta sauri wajen gudu. Bana cin abinci mai barkono. Yakan sani ingaji sosai in nayi gudu kaɗan, zakaji na gaji. Banacin abinci mai barkono. Han kuma ana bada shawari aci abinci mai barkono ma maza. Kada abasu abinci mai barkono. A daina basu abinci mai barkono domin gudu.

A, na fi son zama in huta, in ba kai na lokaci ko da wurin aiki ne zama yana da kyau ka zauna kai aiki cikin nutsuwa. A makarantu ka zauna kai aiki ka koya karatu mai kyau. Bana son tafi tashiwa sai dai zama. Ina son in zauna in samu lokaci in huta. Zama ya fi mun a rayuwa. In zauna in samu lokaci in huta ya fi mai kyau. Ka zama mai son zama lokaci a kullu yaumin. Ka zauna ka yi hira, ka ci abinci yana da kyau ka zauna ka ci abinci ba a siye ba. Ba a tashiwa ba. Ka zauna ka huta ka ci abinci. Na fi son zama.

Eh ina son faɗuwar kallo rana domin yana da kyau ka kalla faɗuwar rana. A wasu lokutan kuma wani kuma baya son kallo rana domin yakan sashi ciwon ido da kuma sauran damansu. So da dama idan kana kallo rana cikin ido da ido, idan rana ya fito sosai yakan saka ciwon ido. Amma kallon mu ba ma son kallo rana domin ba mu da ciwon ido ma kwata-kwata. Dangin mu basu da ciwon ido, iyalin mu basu da ciwon ido, ƙanena, auntnayena babu wanda yake da ciwon ido. Kallo rana bai da kyau. Faɗuwar rana yana rabu matukar wahala idan ka kalle shi cikin ido da ido. Amma wasu su kan so su kalla faɗuwar rana domin a kullum yakan faɗo mai kyau, yakan faɗo ta inuwa, yakan faɗo ta rana da ƙarfi han kuma faɗuwar kallon shi bai da kyau. Yakan faɗi yin umm, lokacin ƙarfe huɗu aka rana dai ya faɗuwa a kullum ce nan. Wani sa'in kuma rana baya fitowa ma kwata-kwata rana baya fitowa. Abunda na lura shi ne kallo rana bai da kyau, bai da kyau kallo rana faɗuwan sa. Han kuma sauran mutane suna cewa kallo rana faɗuwan sa yana da kyau. Anawa sanin bai da kyau. Karka kalla rana lokacin faɗuwan sa. Domin wayansu su kan ce ma idan ba ka yafe mutum ba zuwa faɗuwar rana ka yi kisa, ka da ka kuskura ka yi kisa. Karka kuskura ka kalle rana faɗuwar rana. Bai da kyau kallon faɗuwar rana babu kyau. Kanasu, kanasu karka kalla faɗuwar rana. Eh faɗuwar rana bai da kyau a kalle shi bana kallon faɗuwar rana.

Eh ina amfani da mataimakin murya domin idan za ka yi meeting ko kuma za ka yi jawabi ko kuma za ka ja hankalin mutane dole ka yi amfani da maitemakon murya. Yana sa a jawo hankalin mutane da kuma su ji abun da kake faɗa. Abun da kake faɗa zai fito da ƙarfi duka duniya duka anguwa zasu iya ji. A sa spika masu ƙarfi duka a unguwa zasu iya ji. Yana da kyau ka yi amfani da mataimakin murya. Amfani da shi a kullu yomin yana da kyau. Ka yi amfani da mataimakin murya. Ni anawa ina amfani da shi a wajen coci, wajen taro da kuma wajen aure. Ko da ni ne MC na wurin na kan yi amfani da mataimakin murya domin mutane su ji ni, ni kuma in ji su. Eh yana da kyau ka yi amfani da mataimakin murya. Yana da kyau ka yi amfani da mataimakin murya. A kulla yomi da dama mutane sukanyi amfani da shi ta wurin abubuwa da dama, ta wurin kiraye-kirayen, ta wurin fara sanarwai, ta wurin gidan rediyo, ta wurin al'umma, ta wurin country gabaki ɗaya, ta wurin ƙasa, duniya gabaki ɗaya akan yi amfani da shi. Yana da taimako sosai ta fanni da dama, ta wurin auraye, ta wurin jawo hankalin mutane. Yana da kyau ma ka yi amfani da shi ta wurin kasuwanci idan za ka bunƙasa kasuwancinka. Idan kana so mutane su ji ka za ka iya amfani da mataimakin murya. Eh ina amfani da mataimakin murya. Kuma yana kawo abubuwa da dama cigaban rayuwa. Mataimakin murya a yi amfani da shi. Yana da kyau, yana taimakawa a rayuwa. Ina amfani da mataimakin murya. Eh ina amfani da shi.

A'a, bisa ga aikina nakan duba sakonai ko wane bayan minti daya nakan duba sakonnai da suke shigowa. Domin wuraren aikin mu muna kasuwanci da dama, mukan sayar da abubuwa ma manya manyan wuraren ayyuka ta wurin Abuja ko Kano ko Katsina. Mukan tura kayan mu zuwa wurin. Toh nakan bar wayana a buɗe domin sakonnin su shigo kuma ko wane bayan minti daya nakan duba sakonnin da suka shigo. Sannan kuma in maida sakonni, in maida martani ma mutane. Ni nakan duba sakonai ta wurin minti daya. Amma bisa ga ayyuka da suke mun yawa sai na kan yi amfani da kwamfuta. Ko wane bayan minti daya sakonnin ya shigo zan maida martani. A'a, yana da kyau ka yi amfani ka tura sakonnai, ka duba sakonnan wurin ayyukanka a minti daya. A minti daya nake duba sakonnin wayana na kuma maida martani. Idan ba ka ba wani mai bi yana so ka amsa mishi wannan biyan buƙata a lokacin kuma bai dace a same ka ba ka wurin ba. Toh yana da kyau ka siya wayan ka buɗe sakonnin na shigo ba ka maida martani. Shi kwastaman ka zai ji daɗi abun da kake mishi. Amma idan kace za kana fita ba za ka duba sakonnin wayan ka ba, zaka zo ka samu wani yaji haushi kuma kun samu matsala kenan ta wurin ayyukanku. Zaka samu wadanda zasu sayar kaya a wajunku wannan kuma ya dawo ci baya ka ka a yi wurin aikin ka. A'a, ni nawa dai yana da kyau ka duba sakonnin wayan ka kowani bayan minti daya ka kuma maida martani.

Eh ina addu'a kullum domin biyan bukata, in kira sunan Yahweh domin ya biya min bukata. Kuma yana da kyau ka yi addu'a kullum domin samu biya bukatanka. Kada ka taba bari shaidan ya ruɗe ka ba, ka yi addu'a kullum.

Ina son ɗaukan hoto. Kullum na kan ɗauka hoto domin ko da wata rana an tambaye ni ina hotonka, ina password naka, za ka iya bayarwa. Ko da ba ka je gida ba, ka ɗauka hoto musamman a wayarka. Ko da ka sami yarinya budurwa tana sonka, kana sonka, kana son ta kai ma za ka iya tura mata hotonka, ita ma ta turo maka nata. Ni na kan ɗauka hoto kullum kuma na kan ba ma shawarar ƙanne na da kuma abokaina su ɗauka hoto kullum domin yana da kyau mu ɗauka hoto. Ko da ba gida ba ko da ba wurin aiki ba zai yi amfani wata rana domin neman cigaban samun rayuwa mai kyau. Ka ɗauka hoto ko da ba don wajen aiki ba nan gaba ko da bakanan a raye za a kalli hoton nan kuma a tuna da kai. Ka ɗauka hoto yana da kyau a rayuwa. Ni ina ɗaukan hoto kullum. Ka ɗauka hoto da kyau kuma ka nema kayi editin nashi zai yi kyau. Ka nema hoto mai kyau, wanda da zaka ajiye domin a tuna da kai ko da ba kana a raye. Ni ina ɗaukan hoto kullum, kuma ina ce na gode da aka fito da kyamara ana ɗaukan hoto. Abu ne mai kyau gaskiya ka ta ɗaukan hoto kullum. Ka kai da kuma iyalinka, abokanka, abokan arziki, ƴan uwa, wajen aiki, ɗuka.

Eh, ina cire takalmi na a gida. Domin yana da kyau ka cire takalmin ka a gida. Sai dai amma idan zaka fita wajen aiki ko da ka je makaranta, za ka yi sa takalmi. Amma in ka shigo gida ka cire takalmin ka tun daga waje, idan zaka shiga ɗaki kada ka shiga da takalmi. Ni ina cire takalmi na a gida kuma ina bada shawara a cire takalmi a gida. Kada ka shiga ɗaki da takalmin ka ba. Kada ka yi yawo da takalmin ka acikin ɗaki ba. Ka cire takalmin ka sai dai in ka zo fita ka saka. Sai dai idan zaka je wajen aiki ka saka takalmi. Amma idan kana gida ka cire takalmi.

Ni ina son ƴa'ƴan dabino, domin ƴa'ƴan dabino yana da amfani da dama a jikin mutum. Yakan wanke hakwara, yakan saka jikinka yayi fresh, yana kuma amfani sosai a jikinka. Magani ne, magani ne sosai dabino. Kuma yana saka ka zama yaro mai hankali. Ni dai ina son dabino. Kuma duka iyalina suna cin dabino, domin naka mara shawara yana amfani da kyau a jikin ɗan adam. Idan ba da dabino ba, da hakwara man su bai yi kyau ba. Ni ina amfani da.

Eh, to dai ni ina da ayyuka da dama. A gefe na da nake yin su kullu yaumin. Wannan kuma yana da kyau ka zama kana da kara aiki. Kada ka zama da aiki ɗaya ba idan ba ka da wannan za ka yi wannan. Idan kana da wannan za ka yi wannan. Zamana kana da ayyuka da dama da za ka taimaka wa kanka da kuma iyalinka. Ka nema ma yaranka sana'a tun da wuri, ka ba su kulawa da ya kamata. Ka ba su ciyarwa da ya kamata, ka ba su lokaci da kuma dama, ka ba su shawarwari. Ka nema musu sana'an da za su ke ko da ba sa nan. Za su taimaka ma kan su ko da ba ka nan. Wata rana sai labari, ka buɗe musu shaguna, ka ƙara musu jari. Abun mai kyau da ya kamata ka ƙara aikinka shine jari. Ni nakan ƙarawa kaina jari da kaina, kuma yana da kyau ka yi shi ma ƴaƴan ka da kuma iyali. Eh, ina ƙara aiki ta wurin riba. Ina ƙara aiki ta wurin samun abun biyan bukata. Kuma yana ƙara aiki ta wurin neman tallafi ta wurin mutane. A rayuwar nan idan ba ka da mutane gaskiya ba zai ma daɗi ba ko da ka faɗi su za su taimake ka. Amma idan ka ce za ka biya kanka, wane kai ba za ka iya ba. Amma ka nema jari, ka nema abun biyan buƙata a kullum a rayuwa. Wanne ko ba sa nan za kai ma kanka kuma ka yi faɗa ma kanka. Ka nema kai, yi zafin nema da kanka. Ka tashi ka je ka nema kuɗi. Ni nakan nema kuɗi. Kare aiki yana da kyau. Nakan nema riba kuma yana da kyau ka ƙara aikinka. Ka nema mutane da za su ma addu'a a kai kuma. Kuma kada ka yi abin da zai ɓata ma rai Allah. Ka bi dokokinsa, ka yi amfani da abubuwan da yake so, nan gaba za ka samu abun biyan buƙata. Idan ka ce za ka biya abun duniya, abun duniya banza ne. A yayin da muka bar sa a haka za mu koma mu tafi mu bar sa. So ka ƙare aikin ka da ƙarfi, ka mutunta ma ƴan uwa, ku yi zamantakewa tare da su, ka biya musu bukata, ka taimake su da abun hannu. Idan ba su da shi ka biya mu nema sana'a, ka ba su aikin yi, ka taimake su sosai. Sabida nan gaba rayuwa takan canja ba ka san mai zai zama gobe ba. Wataƙila ma shi zai taimake ka nan gaba. Amma idan ka ce za ka nuna rashin ɗa'a ga mutane, nan gaba ba za ka samu abun da kake so ba. Ni a rayuwar nan na kan kara aiki na, na kan zama ƙwarjini da kuma taimakon ƙaina. Na kan ji zafin nema, na kan yi aiki tuƙuru. Amma idan ka ce za ka dogara ga iya yinka, wane kai? Ba za su iya ba wata rana ba sa nan. Sai dai kai kaɗai a bar ka. Wani kuma sai ka ce za ka siya a kansu, ka jinguna musu, wata rana su barka. Wata rana za su zageka su ce kana zaman banza ba ka neman aiki. Amma idan kai kwarjini, ka ƙara aikinka, za ka samu biyin buƙata, za ka samu kulawa da ya kamata, za ka samu yabo da girma ta wurin iyaye ta wurin shugaban ƙasa. Musamman ma ta wajen ƴan uwa dangi. Ka basu kunya, ka ce eh kai fa sai ka iya. Idan ma idan ba haka ba idan ka ce za kai sanyi-sanyi kunya, ba za ka taɓa samun abin da kake so ba. Ka zama yaro mai son buri da kuma hangen nesa. Ka hangi nesa ba kusa ba. Ka zama mai ƙwardin jini. Ka zama mai son biyayya da kuma aikata nufin Allah. Ka riƙe amana. Ka sa jini a ƙwarjini. Taimake iyali kai ma Allah zai taimake ka.

A abun da nake so a kasuwa wato shine idan ka je kasuwa dole ka nema abin da za ka siya wa 'ya'yan ka domin ko da sun zo ma oyoyo za ka ba su wani abu. Idan kuma ka je kasuwa kana dawowa ka siya marmari ma iyali da kuma 'ya'ya da kuma ƙanne da kuma surukane duka. Ka siya musu abin da zasu ji daɗin ka. Ka nuna musu ƙauna da kuma biyayya. Ka ba su kulawa da ya kamata. Ka taimake su a lokacin da basu da shi. Idan ka shiga kasuwa ka siya ma kowa kar, kar ka nuna kishi ba. Idan ka je ka nuna kishi rayuwan ka bata tayi kyau ba. Idan ka shiga kasuwa ka siya kowa abun da yake so. Ka siya musu kowa bayan ɗaya bayan ɗaya. Ka bi yaran ka duka ka siya musu. Idan kuma ka je ka nuna kishi wani bazai ji daɗin da ka yi shi ba, bazai taɓa manta da kai ba. Amma idan ka siya musu kowa zai ji daɗin abin da ka yi. Nan gaba ko da sun tashi za su yi abin da ya ninka naka. Za su taimaka ma iyalinsu, za su taimaka ma yaran su. Ni nakan shiga kasuwa in siya musu kaya, abincin ci, kayan shafenin dafawa da kuma abincin da ya kamata a ci kullum. Ya kamata kai raka na siya na mijin gida. Ni nakan siya musu abinci, nakan biya musu bukata, nakan biya musu kuɗin makaranta, nakan siya musu kaya, nakan siya musu abinci, nakan siya musu kayan wasa, nakan siya musu kayan kulawa jiki, nakan siya musu kayan shafa mai, nakan siya musu kayan kifi, nakan siya musu kayan shafine, nakan ba su kuɗi da dama su taimaka wa kan su. Eh ni dai nakan shiga kasuwa na siya musu abinci, mai, ruwan sha, kaji, abun da ya kamata su so shi nakan siya musu. Bana taɓa ce su yi da na sani yana ba. Idan sun ce in siya musu kaza zan siya musu kaza. Idan sun ce in siya musu wannan zan siya musu wannan. Idan sun ce in siya musu nama zan siya musu nama. Idan sun ce in siya musu kifi zan siya musu kifi. Domin idan ka je za ka biya halin kan ka kuɗi bazasu zauna ba. Ni in na shiga kasuwa nakan siya musu nama, kifi, mai da kuma abubuwan da ya kamata su shafa kullum. Abun da ya kamata su ci kullum. Abubuwan da ya kamata su gyara gobai rayuwan su. Ni nakan siya musu komai abun da duk suke so kuma ba su kulawa da ya kamata.

Eh ta yanda nake magance matsaloli a wajajen aiki. Yana da kyau ka magance matsaloli ta wurin nasiha da kuma shawarwari. Ka ba 'yan uwanka shawarwari, wannan abubuwan da suke yi ba daidai ba. Ka haɗa kansu su zama wuri ɗaya. Ka musu nasiha. Ka ba su ayoyin da ya kamata su gane cewa wannan matsalolin da yake samuwa a wajajen aikin nan bai kamata muna samun ba. Mun girma. Ka magance matsaloli ta wurin nasiha da kuma haɗa kansu su ya zama wuri ɗaya. Idan ka ce za ka magance matsaloli ta wurin faɗa, zai ƙara wargajewa. Zai ƙara daman faɗa. Amma idan ka ce za ka magance matsaloli ta wurin nasiha da kuma bada shawarwari da ya kamata, za ka ci gaba abunka. Ni a nawa nakan magance matsala ta wurin nasiha da kuma bada shawarwari. Amma idan ka ce za ka biye wa mutanen duniya, wani sai ya zage ka amma kada karama ba. Wani zai wulakance ka amma kada karama ba. Idan aka ma wulakance ta wurin mugunta kai kuma ka rama da alheri. Idan aka ma ta wurin mugunta ka rama da alheri. To idan mutum sun samu matsala a wajajen aiki, ka magance wannan matsalan ta wurin bada shawarwari da kuma nasiha da kuma abin biyan buƙata da kuma su ƙaunaci juna su daina faɗa tsakankanin su. Idan Allah yana faɗa, ɗa ba ma rayuwa. Amma mu zama masu son juna, mu zama masu kiyayya, mu ji maganan Allah. Kada mu yi faɗa da junanmu ba. Ko da aya ma ta faɗa, kada ka yi faɗa da ɗan uwanka ba. Ka magance matsalolin ka ta wurin alheri. Ka zama mai haƙuri. Haƙuri me shine komai a rayuwa. Idan ka ce za ka yi haƙuri da ɗan uwanka za ku yi zaman lafiya. Za ku yi zamantakewa da shi tare. Ku yi shudanya tare. Ku zama mai haƙurin juna. Ku taimake kanku nan gaba. Ku gina goben ɗayanku. Ku samu abun nasara a wuraren aikinku. Ku taimaka wa kanku. Ni na kan yi magance matsala na a wajen aiki ta wurin nasiha da kuma bada kalmomi dai kamata. Idan mun natsu, idan mun yi haƙuri, za mu ga rubautarsa nan gaba. Ni anawa na kan bada haƙuri, na kan bada haƙuri da kuma shawarwari. A yi haƙuri, a zama masu haƙuri, a kulliyaumin mu zama masu haƙuri. Kada mu zama yara da ba sa ji ba. Kada mu zama mutanen da ba ma jin magana kullun mu kan yi faɗa. Mu yi abu kamar wanda sun girma. Amma idan mun ce za mu yi abun da, abubuwa da bai kamata ba, mutane za su kalle mu kamar ba mu da hankali. Aiyukanmu ba za su fi inda yake so ba. A kullayaumun an ta samun matsala ke nan, akasi a wajen aiyukanmu. Amma idan mun ce za mu natsu, za mu ga ci gaba wajen aikinmu, za mu ga abun da muke yi yana tafiya daidai. Ba bisa kuskure ba, ba bisa sanin, a'a ni ban yi wannan ba, ni ban yi wannan ba. Amma idan ka gyara laifin ka wani ma ya gani zai gyara. Ka yi abun da wani de so, shi ma ya ji daɗinsa. Amma idan ka ce za ka rama mugunta da mugunta, ba za ka samu abun da kake so ba. Karama alheri da alheri. Ka rama mugunta da alheri. Son samu nema ka haɗa kanku guzi ɗaya. Ku ba kanku shawari, kuma kanku faɗa. Ku taimaka wa kanku. Ku zama yara masu son biyayya. Ku zama yara masu tsoron Allah, kuma ku zama yara masu jin tsoron Allah. Ku haɗa kanku wuri ɗaya. Ku taimaka wa kanku. Ku nema abin da muke so, ku yi aiki tukuru domin ci gaban goben 'ya'yanku. Ku sa ƙwazo, ku taimake wa kanku.

Babban nasaran da muka samu a aiki, a lokacin shekara 2004, na fara aiki da wasu mutane a Abuja. Muna kan aiki dare da rana babu bacci ta wurin sadarwa, ta wurin network na intanet muka yi sadarwa. To, ana nan ana nan muka zo muka samu wani babban nasara ta wurin ɗan'uwa haɗin kai muka samu taimako muka bunkasa kasuwancinmu. Muna fidda kayanmu zuwa ƙasar waje ana sayar da mutunci. Mukan siyo kaya daga ƙasar waje mu ɗaura shi zuwa ƙa-ƙasar mu. Amma babban nasaran da muka samu shi ne mun samu ma kuɗin kuɗaɗe da yawa. Domin shekarar da ta gabata mun siya kaya kusan miliyan ɗari amma mun zo mu siyar da kayan nan muyi kasuwanci ribanmu ya fita har da sauran kayan kai. Amma idan muka ce za mu biyo ma, zaman banza za mu taɓa samun abin da muke so ba. So wannan nasaran ya biyo mu daga yanzu daga yanzu, mu zama abun da ya canja mana rayuwa. Mukan fama ƙadan da ƙadan mu neman naci na sha, na biyan buƙatan iyali da kuma biyan makarantar yara. A kulayomi mukan kwar jini ne muyi sa ciki mu nema biyan bukata. Abun ba da sauki yake ba. Samun babban nasara wajajen aiki sai ka samu babban maigida daga bada kai. Amma idan ba ka samu maigida mai kyau ba, ko da an samu babban nasara nan, shi maigidanku kadai shi zai cinye shi kadai. Amma idan ka samu maigida mai kyau, mai riƙon amana, mai tsoron Allah, zai ba ku wannan kuɗaɗen daidai. Amma mu gaskiya mun samu nasara babba a rayuwar mu domin mun samu shugaba mai kyau. Kuma ya shugabance mu muyi aikin nan tare da zuciya ɗaya. Ba mu cuce shi ba bai cuce mu ba. Ya raba mana kuɗaɗen nan daidai. Amma idan mun ce za mu cuce shi, gaskiya da abun da bai mana kyau yanzu ba. Amma ta wurin wannan hanyar mun yi biyayya mun samu nasaran da muke so a rayuwa. Yanzu mun zama abubuwa masu kyau a nan gaba. Waɗɗa mu ce a zo mu na ba yayanmu labari. A yayin da muka kasance lokaci ta mun samu nasarar da dama a wajajen aiki kuma Allah na taimakon mu. To ba da taimakon nasaran Allah ba, da ba za mu iya ba. Amma mun jajirce mun yi iya ƙarfin jininmu da za mu iya, mun sa jiki kuma mun yi abun da ya biyan bukata. Mun sa jiki a kuloyinmu. Idan ba tare da Allah ba ba za mu iya ba. Amma idan mun sa Allah gaba, komai za mu samu nasara da sauƙi. A kulayomi dai mu tuna da Allah, mu gode mi shi saboda rayuwa. Mu ba shi lokacin da ya kamata mu bauta mi shi domin nasarar nan daya bamu ba. Idan ba shi ba babu wani ɗan Adam da ze iya ba mu. Amma idan ka ce za ka manta da Allah ka sa ka ce za ka nema nasara, ba za ka iya ba. Domin mu ma mun yi wannan karambanin a lokacin mun ce mu fa ba za mu nema nasara nan fa ba sai mun nema Allah. Amma idan muka nema Allah, gashi ya ansa mana addu'o'in mu kuma ya tammakarɓe wa gaba gadi kars. Amma yanzu da muka samu aiki gashi mun gode masa saboda wannan daman da wani babban nasara dai ya ba mana rayuwa. Muna taimakawa mutane, muna taimakawa al'umma da dama suna jin daɗin mu. Haka ce ka taimaka marayu dogon marayu. Ka ba su abin da suke so ka biya musu bukata. Amma idan ka ce za ka ce abun na cikin ka kaikadai fa za ka iya ba. Ni na kan taimake mutane, na koya abun nan tun daga ƙarami, iyaye na sun koya mun. Amma idan ka ce za ka ci kuɗin na cikin ka kaikadai ba za ka iya ba. Idan Allah ya nuna ma nasara, ka raba shi tare da mutane. Mutane su ji daɗin ka, al'umma su ji daɗin ka, ƙasa su ji daɗin ka. Ni nasaran da na samu a rayuwa shi ne kuɗi. Kuma na samu baiwa da dama da Allah ya yi mun. A kulayomi ya kan taimake ni yakan bani nasara. Ba na faɗuwa a kasuwanci na, na kan yi kasuwanci tukuru domin samun gobe amma ya kan taimake ni. Amma idan ka ce za ka manta da Allah ba za ka iya ba fa. Ka nema Allah tukur tukuna. Ni na nema Allah ya bani nasara ina ce masa na gode. Abun nasara shine ka nema Allah.

Jadawalin aikinmu yana da kyau sosai domin ba mu taɓa wuce rana ba mu fara rahoto da kuma jadawalin aiki ba. Idan ka ce za ka jira mutum sai ya ba ka jadawalin aiki, ƙwara kai ka zauna ka zana jadawalin aikinka, ka fitar da abin da kake so, ka nema abin da zai ba ka kuma ka sami cigaban rayuwa. A kullum yana da dama idan mutumin yaje wajen aiki yakan fuskanci abubuwa da dama. Idan ba ka da jadawali, malami sai ya nema ya gayama maganan da bai kamata ba kai kuma ka ji yaushi sai ku ɓarke da faɗa. Amma idan kai jadawali komai yana rubuce a wajen. Musu ba zai shiga tsakaninku ba, cece-kuce ba zai shiga tsakaninku ba, maganan faɗa ba zai shiga tsakaninku ba. Amma idan ka ce za ka biye masa faɗa, to kiyayyan juna zai shiga tsakaninku. To komai kana yin sa da jadawali a rubuce, ka ajiye shi a rubuce. Idan ya ce wa ne karyanka ba kai wannan ba, sai ka nuna mai aiki a jadawalin aikinmu. Wannan satin mun yi aiki kaza, ga rahoton abin da ya sa mu shiga, ga rahoton abin da ya sa mu fita, ga abubuwan da muke shirin domin muyi, ga abubuwan da muke shirin ba za mu yi ba. Idan ka gayamai haka shi ma zai gane kai ma ka gane. To mu muna amfani da jadawali a wuraren aiki musamman domin cigaban aiki. Jadawali yana da kyau a wajen makarantu kuma muna amfani da shi domin taimakon iyali, domin taimakon ƙasa. Musamman ma kasa sai sun yi amfani da jadawali, su bi tsarin doka da su sanar muku ku kuma ku yi amfani da shi. A ka ce idan ka karya doka hukunci dole ya hau kanka. Babu wanda ya fi kar fin hukunci. Idan ka yi karya doka dole hukunci ya hau kanka. Ana amfani da jadawali domin duba abubuwan daya gaba ta baya ka tuna kuma ka yi amfani da shi. Amma idan ka ce za ka ji damuni sai ya maka ba za ka samu jadawalin nan ba. Jadawali na wuraren aiki yana da kyau a yi shi a rubuce a tsare a hanyar da ya kamata kuma lokacin da ya kamata. Amma idan ka ce za ka jira wani, "ina zaizo ya maka", babu sai da ka yi da kanka ka sami nisuwa ka yi jadawalinka, ka rubuta. Mukan yi jadawali kowani bayan sati ɗaya a wajajen aikinmu. Yanda muke jadawalin mu kowane sati ɗaya a wajen aiki. Haka muke yin jadawali.

Eh, ina zuwa gidan fim domin zuwa gidan fim yana da muhimmanci a wajena. Zaka je ka sadu da abokan arziki, kuyi hira, ku kalli fim, ku gane, kuyi amfani da shi a wajen, ku ba kanku shawari, ku kuɓe junanku. Eh, ni ina zuwa gidan kallon fim domin sarin, samun karuwan hikima da kuma ganewa da kuma aiki da shi inda ya kamata. Kaga a kullum yomin idan zaka kalli fim kaje gidan kallon fim. Yafi kanda ka zauna gida kai kaɗai waje ma shiru. Ba abokan hira ba abokan arziki. Wanda za kuyi ta da su, ku yi shuɗanya. Sai dai kai kaɗai kana zaune kawai kata kallo. Ni na kan je gidan kallon fim kuma gaskiya ina jin daɗi sosai, inje in hadu da abokai arziki. Mu hira, mu ba kanmu shawara, mu taimake kanmu, kuma mu ji daɗin kallon fim dinnan. Musamman a unguwa sosai. Idan ka samu yan uwa ku je ku hada kanku ku je gidan kallon fim. Ku je ku biya kuɗi, ku shiga kalli fim ku gane. Amma kada ka yi dare a waje wajen kallon fim domin dare a waje bayi da kyau, bayi da kyau sosai. Ka yi dare a waje kaje kallon fim, ka kai ƙarfe shabiyu, sha ɗaya kana wajen kara kallon fim. Amma ni a nawa idan ka yi nisa iya biya ka yi ƙarfe goma a waje kallon fim ƙarfe tara yana da kyau haka. Ka yi hira da abokai. Ni dai ina zuwa gidan kallon fim kuma abu ne mai kyau a rayuwa ka zo gidan kallon fim. Kada ka kalla a waya ba. Mun san kana da waya amma ka kalla kaje gidan kallon fim in ka samu abokai kuyi hira ku sasanta juna. Idan ba ka magana da abokinka in ka je wajen za ku yi magana. Ku sasanta juna, ku taimake kanku. Idan ba ka ba rayuwar duniyar yanzu, idan zaka biya ma abokinka gaskiya ba za ka bi na da kai zuwa raga ba. Ka jajirce, ka zama yaro mai haƙuri da kuma hikima da kuma sani abun da ya kamata kuma lokacin da ya kamata ka yi shi. I, wannan aya ne mai kyau wanda kullum yana ki tuna da shi. Idan mun samu aka shi da abokina. Gaskiya zaman duniyar nan dawahala amma idan ka ce za ka bi shi a hankali ka yi haƙuri za ka ga ruhotun shi. Nan gaba ba da dadewa ka bi duniya a sannu ka ci duniya a lafiya. Amma kallon mugaye abokai da ka ƙayatarawa tare da su ba za su amfanar shekaru tara ba. Ka tara abokai masu kyau abokai arziki. Wanda in kun je gidan kallon ball za zaku kalli ball, ku yi ɗariya, ku so juna, ku yi yaya, kuyi shuɗanya tare. Amma idan ka biya zaman gida shiru shiru kai kaɗai ba za ka iya ba. Gidan da yana shiru kana kallo a waya kai kaɗai. Ba za ka je ka same su ku kalli juna ba. Ku gaisa da zuciyar juna ba. Ni a nawa ina zuwa in yi kallo tare da su. Na kan je gidan kallon fim. Yana da kyau in je gidan kallon fim kuma ni na sa kai na alƙawari da ina zuwa gidan kallon fim. Idan ba haka ba bazan ji daɗin kallo a waya ba. Ni na ɗaukar alƙawari da kai na zan je gidan kallon fim. Ni daga yau ma zuwa ƙarshen rayuwana gidan kallon fim nake zuwa amma in je in gaisa da abokai, ƴan uwa, abokan arziki, maza da mata, yan uwa families mu kan je mu gaisa mu biya buƙatan mu. Mu biya musu buƙata mu gaisa da juna, mu yi chuɗanya juna, mu ci abinci tare, mu ƙaunace juna tare, mu so juna, mu gaisa da juna, mu ba juna shawara, mu ba kowa abun da ya kamata a rayuwa in taimake su. Taimaken shine taɗin zuwa gidan kallon fim, ƙa hadu da juna.

Eh wato dai ina cin abincin dare. In yayi wuya karfe takwas. Na gama cin abincin dare na koshi in kwanta inyi addua in godewa Allah da ya bani abinci naci wanda basu samu ba Allah ya buɗe musu anya su samu su ma su ci. Amma idan ba ku godewa Allah da ya ba ka abincin can ba, gobe bai re kara ba ka ba. Domin me ba ka da godiya a zuciyanka kwata-kwata. Ba ka da kishin 'yan uwa wanda ba su da shi ba. Allah yace ka gode masa kuma ka ma addu'a wanda ba su da shi nan gaba su ma su samu. Idan suna da shi za su taimaka maka. Idan ba ka da shi kai ma ka taimaka musu domin nan gaba su ma za su taimaka maka. Ni na kan ci abincin dare na karfe takwas daidai. Na kan ci abincin dare na karfe takwas daidai. Amma wata ranan mu kan ci abincin iyali, mu ari wu ɗaya, mu yi shuɗanya tare, mu ba da abun dariya mu ci abinci. Za mu kai kusan awa ɗaya muna cin abinci zuwa karfe tara sai a yi addu'a a koma kangado, a je a yi bacci. Amma idan ka ce za ka biya ma abinci kalan hotel, abinci kalan gidan da ake sayar da abinci, ba za ka samu biyan buƙata ba. Ni ina cin abinci na karfe takwas daidai. Domin yana da kyau a kulli yaumi ka ci abinci da wuri, ka sha ruwa da wuri, ka ba kan ka hutawa lokaci da wuri. Idan ka je wurin aiki ka dawo, ka samu hutu da ya kamata. Samu lokaci da za ka ci abinci ka zauna ka sha ruwa. Idan ka ci abinci ka bi shi da ruwa ka sha ka zauna, ka huta ka ji daɗin rayuwanka. Amma idan za ka biya kalan kayan duniya, hede ka je ka ci shinkafa, ka je ka ci macaroni, wadan da wannan ka je ka ci abin da bai kamata jikin ka ba, ba zai amfanar shi gaba. Ka ci abincin dare karfe takwas. Ka samu abinci mai kyau ka ci ka kwanta ka sha ruwa ka huta. Ni ina cin abincin dare na karfe takwas daidai. Idan ya wuce takwas abinci baya mun inda nake so. Maganan gaskiya ina cin abinci na karfe takwas daidai. Abincin dare na karfe takwas nake cin shi. Amma idan nayi baƙo kuma nayi baƙi wanda suna kai karfe tara suna cin abinci, zan iya ɗeba musu in aje musu. Ba a dole sai mu ci tare. Idan sun dawo su iya ci anjima. Ni kuma inda nake ci anawa. Daidai lokacin da na tsara shine karfe takwas daidai. Idan sunga bazasu iya ba suje waje suje idan bazasu iya ba suje waje amma ni karfe takwas nake cin abinci na. Su je waje su dan in da za su ci abinci ko kalan karfe tara goma sha ɗaya. Ba na cin abinci wancan lokacin. Idan abinci ya wuce karfe takwas wancan ba abincin dare na bane. Ni ban kira wancan abincin dare na ba idan abinci ya wuce karfe takwas. Ni ina cin abinci na karfe takwas daidai. Takwas na dare. Idan ka ci abinci ya wuce takwas ya nuna kenan kai ba mutum ba. Mene tsara ka ci abinci karfe takwas na dare? Sauran lokutan me kake amfani da shi? Me kake amfani da sauran lokuta a gida ba ka ci abinci da wuri ba? Sai ka je a karfe tara goma kana cin abinci. Ni anawa karfe takwas nake cin abinci na. Idan abinci na ya wuce karfe takwas ban ce zan iya cin shi ba. Ba na cin abinci da ya wuce karfe takwas. Ba na iya cin abinci da ya wuce karfe takwas a rayuwa na. Abincin dare na karfe takwas nake cin shi. Karfe takwas nake cin abincin dare na. Iyali da yan uwa karfe takwas muke cin abinci. Karfe takwas nake cin abincin dare yafi amfani a cikin jiki. Abincin dare karfe takwas nake ci.